Tabbas na kasance wanda yake cin citta kuma yake son citta sosai kuwa. Dalilina kuma shine saboda irin ayyukan da citta ke yi a jiki. Bayan haka kuma yana aikin maganin sanyi wanda turawa ke ce da shi infection.

Aaa, mai da ake magana wani irin mai, mai na girki ko kuwa mai na shafawa. So idan mai na girki ake magana, eh to a zahirin gaskiya na fison manja. Akan mai farar mai man ƙuli ƙuli kenan. Saboda manja yana wasu ayyuka a cikin jikin mutum. Idan kuma man shafawa ne to na fison vasline saboda zan yi protecting natural colour dina. Bana son in ƙara haske ko in rage haske.

A matsayina na wanda yake, ah, magidanci, mai iyali, mata ɗaya da ƴaƴa huɗu, watan nakan shiga kasuwa don siyayyan, siyan abubuwa da dama. Misali kamar kayan abinci, kayan masarufi kenana, sai kuma kayan sutura na yara da na iyali har da nawa ni ma wani, wani sa'in.

Tabbas muna amfani da ruwan rijiya a yayin da idan za mu yi wanki- wankin kayanmu da kuma, ah, watan wanke-wanke na dishes kenan. Idan za mu yi wannan sai kuma wanke bandaki da goge-gogen falo da wasu ababen, tabbas muna amfani da ruwan rijiya.

Watan abun da yake yawan bani kwarin gwiwa a aiki shine, idan ka duba waɗanda suka zamo wasu a yau, ba ƙaramin aiki suka yi kafin su zamo abin da suka zamo a rayuwa ba. To nakan dube irin waɗannan ababen ni ma sai in maida hankali in yi abin da ya dace. Wanda bayan haka ma idan ka yi abin da ya dace, ka yi komai fisabilillahi, sai Allah ya dube ka ya ba ka naka kai ma.

Wato buri na a aikin shine ni ma Allah ya taimake ni in samu in kafa nawa ni ma kasuwancin din ya zama wanni ne nake daukan mutane ina taimaka masu ta yadda su ma za su yi gina rayuwar tasu. Ba in kasance a karkashin wani a ko da yaushe ina yi masa aiki kawai ba.

Yadda nake magance damuwa a yayin aiki shine na farko nakan zamo na kasance a natse tukuna. Nakan natsu sosai tukuna, in yi tunani taya aka yi wannan abun ya faru kuma ta yaya zan magance shi. Bayan haka, abu na gaba shine nakan nemi shawarwarin waɗanda suke kusa da ni da kuma suka fi ni sanin kan aikin sosai, mu ji yaya za a magance matsalar da take faruwa ko kuma ta faru a lokacin.

A gaskiya nakan yi tafiya mai tsayi sosai. Musamman a yayin da nake cikin farin ciki, nakan iya tafiya mai tsayi sosai. So zan iya tafiyar da ya kai kusan awa ɗaya ina tafiya. So ko sama da awa ɗaya ma zan iya tafiyar. So.

Yes ƙwarai kuwa ina son karanta littattafai sosai kuwa. So saboda a cikin littafi za ka ƙaru idan aka zo ɓangaren, aa sanin abin da ke faruwa a rayuwa, za ka kaima za ka ƙaru. Bayan haka kuma za ka iya gyara yadda kake mu'amala da mutane da kuma yadda za ka iya yin speech a gaban mutane.

Eh tabbas wayata tana cika ajiya. So amma wasu irin ajiye, ajiye ma kake magana? Ajiya na hotuna, ko na lambobi, ko kuwa na videos, ko na mene kake nufi ajiyar?

A tabbas ina iya amfani da kwamfuta sosai ma kuwa, saboda ko a makaranta a jami'a abin da na karanta shine Physics Computer. Tabbas ina iya amfani da shi. Physics Computer Education shine abin da na karanta a jami'a. So me I am familiar da, da kwamfuta sosai. Kuma na taɓa aiki a wani, eh, cyber cafe na, inda ake ayyuka da kwamfutoci.

Bayan aikin da nake yi, so idan na dawo daga wurin aikina, nakan ɗan zauna nayi wa yara irin extra lesson haka, in ɗan koyar da su. Akwai waɗanda nake yi wa yawancinsu kyauta nake musu ba da kuɗi ba.

A zahirin gaskiya ba ni da dabbar gida, saboda ni na kasance mai ɗan ƙaramin ƙarfi, mai ba ni da dabbar gida da nake kiwo a gida. Gaskiya babu. So sai dai ina tunanin nan gaba zan iya samu in har Allah ya so ya yadda.

Yawancin lokuta gaskiya na fi cin in dai abinci ne da cokali. Dan ni ban cika son yin, ban cika son cin abinci da, da hannu ba. Ni ruwa ne ina gani kawai bana sha da cokali. Amma duk wani abu da in dai ci ake ko kuma sha za a yi, to gaskiya na fi amfani da cokali sosai ma kuwa. So.

Gudun fankan da na fi so shine idan ya kasance a lokacin sanyi to gaskiya na fi son wanda yake ƙasa sosai, wanda baya gudu sosai. Wani sa'in ma kashe fankar nake. Amma idan kuma lokacin sanyi, eh lokacin zafi ne, nakan ƙware fanka gaba ɗaya. Idan lambar ta kai biyar to biyar nake sawa gaba ɗaya in shi ne highest speed ɗin. Idan kuma eh uku ne one, two, three to sometimes na fi sa three ko two.

Eh muna yin wuta da itace a gida. A yayinda idan za a yi girki, mukan yi amfani da itace wajen girki ko dafa ruwan zafi ko gasa wani abun. Wasu lokutan kuma mukan ɗan haɗa itace haka idan gari ya ɗau sanyi sosai, a kunna wuta, a haɗa wuta sai mu ɗan kewaye wurin muna ɗan shan ɗumi wuta.

Zahirin gaskiya, ƙidaya kayayyaki to gaskiya sai dai ya kama. Saboda, ah, ba wasu kaya ne masu yawa sosai haka nan ba da har sai na riƙa ƙirgawa ba gaskiya.

Yadda nake zubar da shara shine mukan samu wanda yake kwasan shara ya kai bayan gari can, yana bi layi layi idan ya zago sai mu ba shi sharan ya fitar da shi daga cikin gari. Gaba ɗaya zai fitar da shi. Idan kuma ba mu samu ba to na kan yi ƙoƙari nima in samu wani mazubi sai in zuba a ciki sai in fita da shi. Can bayan gari in haƙa rami in zuba shi a ciki.